Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu, musamman ma idan zan je biki. Nakan sanya agogo Rolex ko wani agogo makamancin haka. Amma agogon da nake sanyawa a hannu yana zama me tsada ne sosai. Sabida babu amfanin mutum ya sanya agogo wanda bai da tsada. Ba amfanin mutum ya sanya agogo wanda bai da tsada. In mutum zai sanya agogo, sai ya sanya agogo wanda idan an gani zai bada shi'awa kuma zai ɗauke idon mutane ƙwarai da gaske.

Kana fi son fanka ko AC? Eh, duba da yanayi ne inda na taso. Na fi son fanka akan AC. Sabida fanka iska ne na na charal kuma AC fanka ne na artificial inda AC ma wani sa'in yakan zama cuta. Inda zai zama part of your body wanda in baka saba sha shan AC ba zai cutar da kai. In kuma ka saba sha in ka fito inda ba AC kuma zai zama ma wahala sosai. Sabida haka na fi son fanka fiye da AC a nawa raayin na fi son fanka fiye da AC.

Kana iya dafa abinci? Eh, duk da ni namiji ne amma ina iya dafa abinci sosai. Inda ina dafa abinci ina iya dafa abinci kamar su shinkafa, wake, taliya, macaroni, doya, sakwara, tuwo, amala, tuwo samon bita, su dan wake da sauran su. Yawanci ina iya dafa abinci masu tarin yawa wanda nagode ma Allah yana sanyawa in iya cin abinci kala kala iri iri daban daban.